To sharan da ke naɗe gaskiya a binda nike yin kullum ne, misali musaman yanzu de muna da yara amma da dai zan ce kafin waansu loko ci ka gan a wata sai in yi shara an ce iri a mako dai zan ce a sati zanyi shara irin so uku haka. Amma yanzu de yara suna nan kan ai shara ya zama a binne muke yin kula yauminne waansu loka ci ma ka gan mukan iya yin shara so uku a rana waansu loka ci ma fiye da haka. Yara za su iya kawo abinci su ci iri kaman an ce shinkafa haka, indai sun zo na kasa to ka gan dakin kuma an buga masa tiles neko to yara za su iya zauna suna cika zan cin abincin yara kaman suna rabashi ne da kasa zasu raba shine kashi biyu daya kashi daya yashiga ciki kashi daya kuma ya zuba a kasa to ka gan du loka ci de sun ci abinci dole a yi shara, inba a yi shara ba za kagan wurin zai zama kaman ya zama bola ko to yara ka kuma ba su wa ke ji dai ci abinci ba ka gayan kafin a ce sawa saoi guda uku haka sun wuce kagan sunci abinci bayan awa uku zakaganni sunci abinci to ai inba a yi shara in da suka zauna sun ci abincinba ai akwai matsala ke na siyasa. Shara dai yanzu aka riga zama a binne muke yi kowa ne rana ne.

Bana biyan kudi ta wata ba ni dai ana biya na kudi ne a ta wata, ince kaman aiki de muke yi yanzu haka ai bayan wata ne ake biyan mu kudin albashi ko. To gaskiya ba ma biyan kudi irin ce kaman ina da ma su aiki kaman ince ya aiki suna yi min wani aiki haka da ina biyan su a wata. Bana haka din, waya-- ai-- kudin zan iya biya din ce kaman mutane sunzo su yi min aiki a gona to wancan ba kudin wata ba ne kudin aikin su ne da su ka yi ne ince sun yi aiki irin kaman su zo sun, sun shuka gyada ko kuma ina son shuka masara to su zo sun duka baban fili mu yi ciniki in mun shirya sai su shuka min shi in su gama shukawa sai in biya su daidai kudi da muka shirya din ce wa shi ne kudi aikinsu. Toh fiye, da haka dai bana biya ince kudin albashi irin wata ya kare sai a biya din nan ba. Toh wa'ansun lokaci kuma zaka iya kasance ka ce toh akwai wa'ansu aikin gida wanda ba zaka samu zarafi kayi da kanka ba zaka iya daibo mutane su zo suyi ma shi. Wa'ansu lokaci in mun shiga ince iri asabar ko lahadi haka in ban samu zarafi ba, kuma dai dai lokacin da matana ta haihu to mukan iya neman mutane wanda zasu so yi mana dauriya ko so yi mana wanke wanke ko ma wa'ansu lokaci sai su yi mana shara. Komi awa-- ince dai duk aikin gida ne za a iya yi za su yi shi. Wa'ansu lokaci ma in kasa mi wa'anda za su yi dafa ma abinci ne suka iya dafa abin ci sai a biya su. To wancan ne wa'ansu lokaci muna biya su a sati wa'ansu lokaci kuma zamu biya su daidai rana da sun zo sun yi aikinsu. To an yi shara, an yi wanke wanke, an ɗiba ruwa a zuba a ɗaki to an zuba cikin drum ko kuma inda aka ajiye ruwa ko toh in, an diba ruwa an aje a daki haka din sai a biya su sai su tafi. To wa'ansu kuma in ba saida haka din ba to sai kaman lokacin da mun zo girbe abubuwan da muka shuka a gona kaman yanda na yi magana dazun na ce muna shi ya shuka masara mun nemi masu shuka mana sai mu biya su. To lokacin keri masara yakai kaman in ce masara ya nuna har ya zo ya bushe to ai za a kare a zuba a waɗa ko. Ko kuma a kare a tafi dashi gida aje a bambare. To in haka din ta faru to zamu iya neman mutanen da za su taya mu kare masara. Dun kasan kere masara abin da aka yi a rani ne kuma a gefemu tanan wa'ansu lokaci ka gan ciyawa ya rufe masaran ko to ko wa'ansu dai sun saba shiga wurin sosai haka ma su shiga ciyawa komi da kaikayin basa, cika damu ba sai su shiga suna karyawa toh wancan din ne muna biyan su. Mun biya su din sai su je su kare mana shi in su gama karewa sai a biya su kudin su. Wa'ansu lokacin zamu iya dai ba musu masara wan da za su je su bare su bambare to a shanye a rana ko kuma yi aduma shi a wuta kaman ana dan so ya shi haka kafin a kai wurin neka. In an gama neka wa sai a ɗawo da shi gida ya zama garin masara ne za a yi tuwo da shi kenan ko. To abubuwa daban daban de amma dai ni biyan kudi albashi ce wa wata ya kare haka a ba abun da nake yi ba amma ina biya biya ma mutane. Kudi a aikin da suka yi min dan daidai gwargwado wanda. Suka yi min shi nake basu to shi ne haka muke na mutanen ba ma biyan kudi albashi ba.

To sharan gida kam, ai abun de aka yi ne sosai inche iri kuwanne rana. Eh, musamman yanzu de muna cikin rani din nan, kagen gida mu ake weyeke de wayansu ita tuwa to kagen itace din nan. A wannan dai dai lokoci ne, in wuta a inche kama yande yanzu kuwa ndi wuri abu she arani din nan. To ba wuya kagen ganye suma suna bushewa suna zuba kuwanne lokoci. Mutum ka iya shiga bacci washin gari ka fot kuma kagen ganye ita tuwa din nan de sun bushe sun fade sun cika kuwanne wuri. To umba atare da an yi shara ba kagen kama inde mahaukace yake zama to kagen aka din bai dace bako. Shi yasa a yara de inde suna gida, munriga mu rarraba ba musu aiki ne za su dinga yi kuwa ndi safe. Wayansu munriga mu basu za su yi shara ne, wayansu za su yi wanke wanke, eh sukwanu kan muka ci abin ci de shi da kuma sukwano de aka dafa abin ci de shi. To wayannsu kuma aikinsu side za su yi eh inche za su yi tuwo za su wato za su yi girki ke na wande za su yi aiki. To aiki de ij an raba shi daban daban ne. To shara kuma ya zama abin de ake yin kuwa kowanne raana ne domin duk wande bai yi aikin shi ba kagen ana kawo, ana ba de eh wanan binna cewa wancan a wanne haka kaza bai yi aikin shi ba. To na shara din na de abin de dole ne kawai n ba a yiba, dole ya gane cewa ba a yiba domin tunin muna cikin rani din ne wancan ganye ita tuwa ne sun fade kagen sun rufe kuwa kowanne wuri ko. To wansu lokoci ma ba wande suka fado daga sama din ne kawai suke zuba cikin gida ba. Wansu lokoci dere aka yakan debo har de wansu de ci a bula, wansu kama leda aka da suransu kagen to mba yi shara ba abu ba zai kasance, eh ba zai kasance de kyau ba. To wansu lokoci kagen yara za su yi afarka de safe, iri ana sanyi haka domin kagen muna cikin hunturu ne yanzu aka to kagen ana senye yara za su yi a hahada wancan ganye ita tuwa kama inche na male na aka domin shi yana de fade sosai ko. Za su yi a hada shi a wuri de ya saso, kyafta mishi a shana a hada wuta to kagen yara za su, ya zo na wuri suna jin wuta. To yara za su debo kagen duk inde aka hada wuta de safe kagen yara za su duk tayi na za su sako kai domin nan kawo yini za su yi a sako kai de muna kawo yake na, yake magana za su yi a sako kai sosu zo na, gashi suna jin wuta gashi suna hira de juna su. To wansu lokoci ma ana iya hada wuta kusa de dangona aka to iri nche gona rogo. To kagen namu rogo ta namu na ci, akwai na ci, akwai na ci, wande za a iya ci yana de daɗi yana de zaki ke na. Akwai wande ba a ci ba mai daci yana ci cin mutuwa ko. To ba a cin wancan masu de fi din nan ke na. To za a iya shiga gona rogon har ka gaya tone rogo de safe iri ke na har a zo a sa wuta a gasa de kyau. Wayansu lokoci muna na, muna yin shi kusa de gona dankalin mu to za mu iya tone dankali ma mu gasa mu na ci. Wansu lokoci za mu iya gasawa a bukane mu de sunzo taya mu jin wuta din sai suma taya mu cin rogon ko kuma dankalin. To kuma mu za mu ci din ne tunda ba mu gayama iya yi mu ba ba za mu iya tafiya da ake cewa muna so mu de ba manja de za mu dansa gishiri a ciki domin mu ci wancan rogon de shi bako. To kuma kagen yanda muka fita de safe ma ko ba ki ba wanke ba, kowa hakora ma ba mu goga ba tukuna. To kagen haka din har su iya yi musu sun cewa abinda muna za su yi amana yi ihu cewa me ya sa a ba mu wanke ido ba, me ya sa a ba mu goga a kuri ba, me ya sa a ba mu yi haka kazaba munje muna cin rogo. To wannan to lokaci de muna na a kara mi ke na shi ya s-shine muke haka din. Amma yanzu de mu nda manyanta, a mu manyanta de mba woy damba tunda muna de mata muna de yara gida, aye muriga mu manyanta. Yanzu de mu manyanta din nan muna iri sa yara din ne su kwashe. Na sai ma suna yi haka din to, ya zanyi yan hana so abin de, nima na yi lokaci de na kara mishi ya saba na cika damu suna musu fitina cewa a hasu yi haka kazaba. Amma na shara ne kam dole su yi shara. Shara ya zama abin de ake yin kuwa ndi rana ne. Za su yi shara, su kwashe, su kone suna konewa sai suna jin shi to. Ba duk kuwa wanda yara ne suna jin wuta ba ko. Kama inche yara na mata ba su cika kan sha awan jin wuta ba. Kagen wansu lokaci ma ana senye su suna sahannu a ruwa suna wanke kwano suna sahannu a ruwa suna wanke. Zannu wande za su shanye kama nche zeni de mama su wande ta haihu sabo kuma wande yara su yi fusari a ciki. To an yi fitsari a ciki din nan za su wanke sosu de su shanye ko. To suka inanage na su jin senye ba su a jin senye sosai ba suna da.

Abun da ni ke yi domin samu in kiyaye lafiya wayannsu lokaci, shi ne a sa gida ya kasance da tsafta ko. To gida kasancewa de tsafta din nan shi ne ya kamata duk bola da yana kusa da gida, za a gyegera shi a ciresu a kuna shi da wuta. To wayansu lokoci in ce a damina, kaza, ka iya gan gida yana nan ciyawa ciyawa. To muka iya doka ada muyi fatakin shi, mu buga domi a cire ciyawa gida yayi haske ko. To kagan in baka yi haka ɗin ba za ka iya sa tsoro su samu wurin zama, in dare yayi so shigo cikin daki suna cizo mutum. To kagan wancan zai iya jawo ma mutum ciwon shawara ko. To shi ya sa ya kamata dai a sa gida ya zama da haske, duk inda akwai ciyawa, ko kuma za a iya amfani da ada ko kuma fatanya, sai a ci cire ciyawa gida a sa gida ya zama da haske. To wancan kuma yana iya sa mutum ya kiyaye lafiya sosai. To a baya haka ɗin, duk abun ci ɗa mutum zai ci ya kamata dai ya zama abin da zai zama da tsafta ko. Kwano da za iya sa abin ci a ciki da za a ci ya kamata a wanke shi da kyau haka a sa in da zai bushe. Wansuluko chi muka iya sa shi a cikin kwando. To wayansu lokaci ma, za mu dan sa shi a kan tray ne kawai domin ya bushe da kyau. In ya bushe din zuwa jima kaɗan lokocin abin ci a nuna, har ma an kawo kwano din wai za a sa tuwo a ciki, za a iya sake dan zuba mishi ruwa a wanke shi ko kuma dan laliye, a lilleshi sosai. In ya lilleshi haka din domin a samu in ko ya kuni, in ce iri dan kwari da ya hau shi, ko kuma kuɗa da ya siya cikin kwano din ya kamata a dan wanke a zubar, domin kuɗa na iya siya a kashi yara ko kuma abubuwan da sun ruba, ko kuma abubuwan de ba su da tsafta ba. To kagan an dan wanke din an cire inda ya dan sa ya de kafanshi ɗin ko, ko kuma yan kwari ɗin wanda sun hawo abubuwan da ba su dace ba, irin ko kashi haka ko kuma ammai, ko kuma kawai ɗai abin da ya zama abin kazanta dai suka hawo. To sun zo sun siya a kwano da shi, ya kamata a wanke a cire daidai inda suka siya ɗin. Shi ya sa ya kamata, duk da wanke wa kwano ɗin in har ya bushe in za sa abin ci a ciki ya kamata a dan lilleshi da ruwa kafin a samu a sa abin ci a ciki. To haka muna yi a kiyaye lafiya a gefen abin cin ɗa za ci. To abinci ɗin da kai shi, kafin nan ma za a iya sa wuta a dafa din, za a duba da kyau ko kuma abinci ɗin ya dan samu ya ɓace ne, ko kuma akwai matsala. To duk lokocin da wanda zai tuƙa tuwo, in ce dama tuwo ne za yi to wanda zai tankade gari din da lariya, shima ya kamata a duba jikin shi da kyau, hannun da za a dafa da shi za tankade gari da shi ya kamata dai a ce an wanke da kyau. To wayansu lokoci mutum zai iya tafiya in da zai je yayi bayangida, bayan bayangida ba a ɗinga iya tuna sosai a wanke hannu ba. Ai wancan abin kazan ta ne. To ya kamata duk lokocin da mutum ya je bayan gida, a samu a wanke hannu da sabulu. To a haka din ne kafin mutum zai yi mi ni abinci, wayansu lokoci ai dole ne a duba da kyau a san da cewa wancan mutum ɗin ya je ya wanke hannun shi da sabulu, domin duk dattin da yake hannun shi a wanke a cire. To haka muke yi a wancan lokoci a bangare na abinci kenan. To in an gama abinci ɗin ma, kafin mutum ya ci abinci ɗai, a yi la'akari a san da cewa ai yara sun wanke hannun su domi yara suna da wayansu hali wasu lokoci za su iya manta cewa ba su wanke hannu ba. Kawai za su kau hannun su ne, ba su wanke ba sai su tura a ciki abin ci. Kuma kagan yara suna dai wasa suna wasa sosai wayansu lokoci wasa da junansu, za su iya sa hannu a hanci, za su iya sa hannu su susa jikinsu, duk ta ina ko har da cikin suliya suke haka. To kagan in ba su wanke hannu ba, yaron da ya susa suliya kuma ya doka hannu ya sa a ciki abinci. Ai kagan bai yi abin da zai sa shi ya kiyaye lafiya ba ko. To wancan ze iya sa shi dai, jikin shi ba lafiya bai kiyaye lafiya jikin shi ba zai iya jawo mishi cuta, iri cuta masu yawa haka iri zai iya sa shi ya ci abinci har zuwa ga ya sa shi yayi zawo. To kagan har yaro ya yi zawo, ana kashe kuɗi kuma a siya magani da za a bashe ya kamata ya samu sauki bata da sauki ba. Zaka iya sa, kuɗi da ya kamata da za a yi abin da zai taimake mutum da shi, sai aje a siya magani da za a sha da shi. To kagan wancan bai taimake iyali ba kenan ko. To haka ne muke yi, muke kiyaye lafiya a gefen abinci da muke ci, da kuma a gefen inda muke zama, domin ya kamata kara ciyawa ya rufe kowane wuri ba, kuma abinci ɗa za a ci ya kamata ya zama da tsafta kara kowane lokoci ana ci abinci da bai dace ba. To wancan ne shi.

Wasan de na fi so gaskiya wasan ƙolon kafa ne. Duk ƙalon shi irin kamar ana bugawa a kamo shi a ƙwalba. Muna kallon ko kuma ni da kai na har in je fili inda ake bugawa. Bugani da kai na ko kuma in kalla masun bugawa a fili wato wasan ƙolon kafa. Shi wan de na fi so ke nan. Tun lokacin da muke tashiwa tun daga ƙarami. Shine wasan de muke fi so domin a ko wayansu yayu na de suke tafiya da ni filin ball. Su da kain su suna buga ƙolo sosai to ina iya zauna lokacin niƙe ƙarami. Ina kalon su amma duk lokaci naka buga wasa har ƙolon ƙafa wato ball din ya fita, mu muka yi gudu muje mu kawo musu. Wasu lokaci za ka gan mu yara haka muna gudu muje mukawo ball sai ka gan mun shiga ture-ture de juna mu muna fadi wa muna dauko ball din sai mu buga muke musu in da su suke buga shi wasan ƙolon ƙafa din kenan. To a haka dine har na zo na saba har nima da kai na zo na shiga buga ball. Ina bin yara, lokacin ina ƙarami kenan muke buga tare. To ka haka kafi ka hankara har haka dina zo na shiga har ne na zo na manyantama. Ina buga dasu manyoyi na fara tun daga ƙarami ma har na shiga ci sakanin manya in buga. To lokacin tunda ba ni da karfi sosai ba kagan abu kadan na fadi ko sai su ce a ni yaro ne. Wasu lokaci za ka gan shi refree zai iya busa cewa aka wai abu da su yi mun bai kyauta da basu. Ba abbin da ya dace yakamata a yi mai a cikin ball ba to za iya buga a ce wancan, eh shi wato eh ref ya riga ya busa wisul kenan. To a haka din har mun ci gaba muna kallon wasan ƙafa wanda ake bugawa wanda ake kamu a ƙwalba kenan ko kama iri wasan ande ake bugawa a England. To ka gan yan wasan England ce su, eh wurin wasa kenan kama in ce iri su Chelsea, da kuma Manchester United da sauran su. Haka dine har na shiga kalon wasan ƙolon ƙafa har na shiga adawa da shi. To ni yanzu haka ne dan Man U ne wato Manchester United kenan. To tun a shekara dubu biyu da bakwai, lokacin da wato dubu biyu da bakwai zuwa dubu biyu da takwas ne Man U suka-- Manchester United suka dauka Champions League lokacin da C Ronaldo yana wurin tare da su Rooney, da su Berbatov, da su, eh Ferdinand da su Vidic. Shine lokacin ina kalon wasa wurin sosai to bana wasa da shi ba. To in na je wurin kalon wasa sai mun dinga adawa mu dasu yaran Chelsea. Lokacin da shi Didier Drogba wato yaron Ivory Coast lokacin da yana wurin, da su Lampard, da su, eh me ake kiran su Anelka, da kuma sauransu yam Faransa kaman in ce irin su Kalu wato Kalu shi Salomon Kalu shi dan Ivory Coast ne. Da kuma sauransu su Malouda kenan wanda su yan Faransa ne wancan lokacin suke bugawa. To ba ƙarami adawa nike yi da yan Chelsea duk lokacin da muje karo kalon wasan ƙafa ba. To haka dine har na ci gaba har yan zuwa haka dan nima dan Manchester United ne. Yanzun da har Carrick ya zo ya zama mana coach. To yanzu haka dine shine baba cikinmu, yara masu bugan ƙolon ƙafa kama irin su Mbeumo wato shi dan Cameroon wancan de yake bugama yan Man U din nan. Da kuma su Kunya wato dan, eh me ake kira Brazil din nan da sauransu. To gaskiya ƙolon ƙafa abinde nike kalon ni kowane lokaci. To adawa ba ƙarami adawa muke yi ba kaman in ce mu dasu Barcelona. To ni bawa de na ki jinin su kamar Barcelona din nan kaman dai dai lokacin da shi Lionel Messi yana wurin. Shi ka gan shi dan wasan ƙolo ne sosai. Ba lokacin da mu haddu dasu da baya cika so shan mu ba. Sai ya sha kafin ka gani ka gan sai yana jan yaran mu kowane lokaci yana dribbling, yana ja yana tafiya kaman ba iya rike shi ba. Ko irin kifin tarwada mai sansi sosai din nan wato shi ma yafi su sansi ba iya rike shi ba. Wasa kafi ka hankara sai ya je sha mu shi yasa ina adawa dasu sosai. Wasan shi dai abun shaawa ne sosai amma, n-- shi in ka na buga wasa cewa club din naka yana buga dasu Barcelona lokacin. To ka gan dole ne ka ki jini wanda ya zo, eh ci ka ko. To shi yasa muna kin jini shi a lokacin amma ba wai dai bai iya wasa ba. Wasan shi ya iya sosai to shine wasan abun shaawa ne. Yanzu dai ya tafi a kasa Amurka yake buga a cikin MLS wato wa su Inter Miami. Har yanzu haka ina kalon shi ina jin daɗi domin to ba club na wa yake buga dasu ba. Bana irin cewa shi yi adawa da shi wai domin zai buga, eh da club na domin bana so ya sha muba. To gaskiya wasan ƙolon ƙafa abun shaawa ne sosai. Shine abinde nike jin daɗin kallo ko wane lokaci har bugawan shi ni ma nike bugawa kowane lokaci de mu.